Yaya kake shirya ayyuka. Ina tsara ayyukan. Akwai na safe, akwai na rana sannan akwai na dare. Na safe da na rana shine yanda ake awurin aiki, na dare kuma shine ragowar aiki wanda ba a ƙare awurin aiki ba sai ka dawo gida ka zo ka kammala su. To yadda ayyuka suke kenan a tsare.

Wani app kake amfani da shi don sakonin. Ina amfani da applications dan sakonin kaman WhatsApp da Facebook. Mana ba amfani da fe-- uh, WhatsApp.

Ka fi son zama a kujera ko taburma? Ka fi son zama a kujera ko taburma? Ba ka na fi son ba. A'a, ka fi son zama a kujera ko taburma? Kujera ta fi daɗin zama, musamman idan ka na son ka gudanar da ayyuka wajen aiki. Amma ita taburma anfi amfani da ita ne a gida, a lokacin da, za ka ci abinci? Amma ba aiki ba.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a, bani son wurare masu hayaniya. Hayaniya tana hana mutum ya, ya yi ayyukan da ya kamata a cikin lokaci da kuma, ah, natsuwa. Idan aka hayaniya, masha Allah, mm, ah.

Ina haka ke son ziyarta? Akwai wurare da dama da nake son ziyarta. Ah, amma na fi son ziyarci inda ake, aka ajiye dabbobi na daji kamar ma'ana zu kenan.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh ina biyan kuɗi ta waya. Ina biyan kuɗi ta waya a duk lokacin da na je shago kuma kasuwa domin nayi siyayya. Na fi son in biya kuɗi ta waya da in ba da su a hannu kai tsaye.

So nawa kake wanke tufafi. Ina wanke tufafii sau biyu zuwa uku a sati. Ina wanke tufafi sau biyu zuwa sau uku a sati.

Kana iya jefa dutse nesa? Ina iya jefa dutse nesa, amma sai dai da dalili. Ba haka ɗai zan jefa dutse nesa ba sai in akwai dalilin da ya sa zanyi haka. Saboda haka idan ta kama in jefa dutse nesa, zan jefa nesa.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Sai in so nawa kake kallo wayarka? Kake son ka ce amma ba wai nawa sa'o'i kake kallon wayarka ba a'a sau nawa kake kallon wayarka ina kallo wayata fiye da sau goma a rana.

Wani irin kyauta ka ke so in ba wa? Akwai kyauta kala kala amma na fi so in ba da kyauta na kuɗi. Kayayyaki? Da ma sauransu. Amma na fi son kyautan kuɗi duk ma ba ku ba ni amsa ba, ni sama ba.

Yaya sa hannu na ku yake? Sa hannu akan takadda ake yin shi da biro. In zaka rubuta sunanka lokacin da ka sa koku ma za ka sa hannu? Sanan ka yi da saka hannu da biro.

Wane fure kafiso ba wane fure kake fiso ba wane fure kafiso. Akwai fure deyawa kala daban-daban, kala daban-daban. Amma ina amfanida fure wanda ya hada. Ah, fulawa mai kalan, ah, mai kalan orange, ko kuwaamz, ah, ah, kokuma ja. Na fi son fure mai haɗe da irin wannan kalan.

Kana iye rera waqa? Ina iye rera waqa, amma bariin saura detaa, ah, sai shi ta ban duban ba kamar inda wasu mawaka ka yi. Amma ina iya zau nawa in rera waqa, in rubuta a takarda, ko kuma in yi ta, haka na sake baƙi, batare da na yi amfani da last speaker ba, ko kuma wasu na'urorin, data dauka da haka.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa a duk lokacin da naga dama, ko na so. Ban cika zuwa kasuwa ba, amma idan ta kama ina zuwa. Kuma ina zuwa akoyaushe, ko dasafe ko da rana, duk in da naga dama. Amma na fi son in je kasuwa dasafe, ko kuma da rana.

Wani irin ice cream ka fi so? Ba wane irin ice cream kake fi so ba. Wane irin ice cream ka fi so? Eh, ice cream na fi so irin na su vanilla ice cream da kuma chocolate ice cream. Wai ina ice cream na so ne wai da na fi so?

Wani irin kayan aiki kafiso. Ina son kayan, ay kayan aiki irin su talabijin, uh farko dai kujeru da cushion, tebur, kayan kallo kamar irin su talabijin, ina satellite, dokuma, AC.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Wurin aiki ba wurin hutu bane amma a duk lokacin da mutum yayi aiki, ya gaji, yakan dan zauna ya huta, ya sarara, a nan cikin ma'ai kata in da yake aiki. Na dan mintuna lokaci kadan, kamar tun daga minti guda zuwa, minti goma ko minti biyar, kana iya hutawa ka sarara amma ba'a cika yadda ba huta.

Ka na zuwa gidan fim? Eh, ina zuwa gidan fim. Gidan fim irin na, kallon, ƙwallon kafa, Kullum, eh, kallon, ƙwallon ƙafa. Irin wannan gidan fim ɗin na ke zuwa.

Wane launin jakar ku ta kuɗi? Okay, na fahimta. Wane launin kala jakar ku takuɗi take? Ko wane launi, wane laune ko kuma kala jakar ku takuɗi take da? Ni dai bani da jakar kuɗi.

Kana zuwa aiki lokaci dai dai? Ina zuwa aiki lokaci dai dai. Ina zuwa aiki, awurin aiki ansan ƙarfe bakwai da rabi shine mutum yayi lati. Awurin aiki amma ni ina zuwa aiki dai dai lokaci. Eeh, tun ƙarfe shida da rabi ina wajen aiki. Saboda haka ina zuwa aiki da wuri.

Kana sanya agogo a hannu? Ina sanya agogo a hannu amma sai dai wasu lokuta na kan dau ki lokaci ban aza ko ƙona ɗora a hannu ba. Sabida wannan waya da aka yi ta zamani ya sa hatun da waya tana ɗauke da agogo. Amfihi yace ban cika aza agogo akan hannu ba, sai dai ina amfani dana waya. Sai dai ban taka ma don a yi ƙawa, sauransu na iya sashi a hannu.

Sau nawa ku ke yin taro a makon? Eh, muna iya yin taro musamman awurin aiki, sau biyu ko kuma sau uku a mako. Sabida a cikin mako muna, ah, lokuta uku da ake yin hutu. Sai haka tun lokacin da aka tara daga hutu, mukan yi haɗa taro kamin a fara gudanar da ayyuka yadda ya kamata. Sabida haka, ah, muna yin taro a mako, ah, sau uku, sau biyu zuwa uku.

Kana duban kalanda kullum. Ina duban kalanda kullum musamman ya, ah, idan sara-sara da muke da shi wurin aiki. Na ko wane rana, ko wane sa'a ciki, ko wane wata, sa'an nan shekara irin haka, ina duba kalanda. Ina duba kalanda ko da ba kullum ba, amma dai bayan kwana biyu kwana uku, ina duba kalanda.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana, ah, misali an ƙarfe biyu da rabi zuwa ƙarfe uku. Na ke cin abincin rana, amma fi yawan lokuta, amma akalla lokuta wani lokacin ina iya kai ƙarfe biyar, ƙarfe shida. Kamin na iya cin abincin rana sabida, ah, ayyuka da sukayi yawa da sauran su.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Tsintsiya, aini hin tsintsiyar aka fi sani shine wannan da ake, ake ƙera ko kuma ake yi a gargajiyan ce na itacen kwakwa. Dashi ne muka fi yawan amfani.

Kana buga rubutu da sauri? Eh, ina buga rubutu da sauri. Ammasai dai ban gane ko kuma fahimci wani irin rubutu kake nufi ba. Rubutu na waya, ko kuma rubutu na hannu. Wanda ake yi a saman takarda. Duka ake nufi. To ina rubutu da sauri duka akan waya da kuma na kan takarda. Ina da sauri sosai a wurin rubutu.

Me ka ke saya daga kasuwa? Akwai abubuwa da yawa da nake saye daga kasuwa, tun daga abun daidainganci wanda dan dafa ne, kaya na sawa, ahhh kaya na sawa, takalma, da abubuwan da suka danganci, na'uran kwamfuta, kokuma, ta waya.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh, ina siyan kaya a yanar gizo. Amma sai dai na fi, na fi son in je kasuwa akan na tsaya a yanar gizo. Saboda idan ka sayi kaya a yanar gizo kana iya ɗaukan, ah, ƙaranci sati guda kafin kayanka su iso. Koda yake dukda haka yadanganta daga yanayi, gurin da kake, nisa wurun da kake da sauransu. Yi maka wuri mai nisa, ah, kwana guda, rana guda, ranar da ka sa guda kana samun kayanka kowa she gari. Amma idan kana nisa kana iya kai sati kafin kayanka su iso. Kana iya kai sati ko fiye da haka saboda haka na fi son in je kasuwa akan na tsaya in siya kaya a yanar gizo. Sai dai in ba sauri nake ba shi kaɗai zai sa in iya tsayawa a yanar gizo in sayi kaya. Amma indai abunda nake buƙata ne a cikin lokaci. Na fi son in je kasuwa akan na tsaya, na yi sayayya a yanar gizo.

Menene kake son canzawa awurin aiki? Akwai abubuwa da yawa nikeson canzawa. Amma babu kaman kujera, tebur da kuma dai wasu littattafai. Ina buƙatan inga na canza ko sauya wa inga abubuwan.

Yaya ka ke nema izinin hutu. Izinin hutu ya danganta dawurin aiki. Indai, yana dawuya gaskiya a ba mu hutu. Indai ba hutu bane wanda kowada kowa zafi. Sai dai, in lalura ta kamaka ana iya baka. Ɗaga maka kafa nakwana biyu, kwana uku harzuwa sati guda. Amma neman izinin hutu babu shi. Ba hutu ne aka yo nakowa dakowa ba. Yazama a gida sanda, ah, aka cika form, akabah, san da lokaci yayi kowa da kowa yatafi, ah, hutu. Amma neman izinin hutu gaskiya yana da wuya, ana maikatan mu.

Kana shan madara. Ina shan madara, ah zalla. Ina kuma shan madara wadda ake haɗawa da shayi. Amma sai dai ba kullum ko kuma koyaushe ne nake shan madara ba. Sai idan ta kama nake shan madara, taku nu ko wata gari. Ammalallai tatabbas ina shan madara.

Ya ya kake magana da abokan ciniki. To, ah, magana da abokan ciniki, dole sai da natsuwa, cikin ladabi da girmamawa, da kuma sanin ya kamata. Shi wanda aka zo, sai a yi masa ciniki. Wannan mai sai da abu kenan. Sai ya girmama wanda ya zo siyayya a wurinsa. Shi kuma wanda ya zo siyayya, sai ya kiyaye shima, kuma, musamman yana neman sauƙi ko buƙatan sauƙi. Sai ya ƙasƙantan da kai, domin abashi, ah, abashi abu, akan fara shin daya, ya kamata, a sauƙi,

Wane irin yanayi kake ka fi so? Aaa, yanayi daban-daban ne. Akwai yanayi na sanyi, akwai yanayi na zafi, akwai yanayi na hunturu, hunturu. Saboda haka nafi son yanayi na sanyi da kuma hunturu. Zafi, aaaa, zafi ma yana da kyau. Amma gaskiya na fi son yanayi na sanyi da kuma hunturu.